Wane gudu na fanka kake fi so? Aaa, idan muka duba za mu gan cewa shi fanka wani, aaa, na'ura ne wanda ya zamanto cewa mutane suna amfani da shi dan dai ya bada iska. Kuma shi wannan ba za mu iya haɗa shi da wanda za a ce iska wanda ya zamanto cewa daga Allah direct. To, idan muka duba za mu gan cewa shi fanka, aaa, yanda a yin ko kuma ince a yanayin tsarin da ake yin shi, idan aka lura za a iya ganin cewa a yanayin yanda yake zuwa, shi ana yin shi ne a irin yanayin da ya zamanto cewa zai nan da, aaa, abun da ake kira nambobi wanda ya zamanto cewa wannan nambobin nan zai iya kasancewa daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku. Haa kuma wannan zai iya kai wa har zuwa, aaa, namba huɗu wasu ma suna kaiwa namba biyar kuma akwai yiwuwan ma waɗanda ya zamanto cewa suna fin irin waɗannan nambobin. To kuma a yanayin tsarin idan aka duba, za a iya ganin cewa an yi shi kaman za a iya ce kaman an yi shi kaman hawa hawa. Irin hawa hawan da nake magana shi ne wanda ya zamanto cewa idan aka sa shi a nomba na farko ko kuma namba na ɗaya to yana kasance cewa wannan fankan nan juyawan da zai dinga yi ko kuma in ce irin gudun da zai dinga yi ba zai kai irin wanda, ba zai kai irin wanda ya zamanto cewa, eeeh, na, eeeh, namba ta biyu ba kuma ta biyu ba ta kai ta uku ba. Ta uku ba ta kai ta huɗu ba, ta huɗu kuma ita ma ba ta kai ta biyar ba. To, haka ne yanda ake yin, aaa, waɗannan fankokin. To, ni, eeeh, a yanayin yanda, eeeh, ni nake amfani da fanka yanzun, to zaiyi wuya ya zamanto cewa na ƙure shi. Kuma idan ya zamanto cewa na ƙure shi, to akwai dalilai kamar haka. To, musamman zai zamanto cewa, aaa, wannan fankan nan ba wai yana hura ni ko kuma in ce ba wai ina yin gaba da gaba da shi ba ne. Saboda, aaa, wannan fankan nan akwai lokacin da zamanto cewa ya, aaa, ya yi min illa kuma wannan illan shi ne na, aaa, rashin lafiya. Duk da dai, aaa, akwai ruwan cewa akwai rashin lafiya ƙasa a wannan lokaci amma kawai, aaa, yana neman abin da zai ɗan taɓa ni saboda, aaa, wannan jiki nan ya tashi a irin wannan yanayin nan. To, kamar yadda muka sani cewa, aaa, shi fanka ba abu ne wanda zamanto cewa ana son mutun ya kunna shi ya dinga yin gudu sosai. Saboda kamar, eeeh, idan aka duba kamar ɓangaren na, a gan cewa to ni, ni karan kai na, aaa, ina son fanka amma ba wai irin son fanka wanda zai zamanto cewa yana yin irin gudun da zan zo, aaa, wanda zai iya ja mun wani matsala. To, a yanayin yadda wannan abun ya yake haka, aaa, arkan wannan fanka ni na fi son irin lamba ta ɗaya wanda ya zamanto cewa zai dinga juyawa a hankali tunda shi ba, aaa, irin wanda ya iso ya yi amfani da wani har ya samu wannan yanayin yanda yake so. To amma ni a ɓangare na, na ɓangaren fanka ina wanda na fi so ina son wanda ya zamanto cewa zai zama lamba ta guda ɗaya ko kuma in ce zai iya zama lamba ta, aaa, lamba ta biyu. To, aaa, a yanayin yadda abubuwa suke, to, aaa, idan muka duba a yanayin ƙarfin wutan da ake kawo wa to idan ya zamanto cewa an kawo ƙwa wanda ya zamanto cewa wannan ukun da, aaa, wannan ukun nan to in da, in da ba zaiyi ba to da na yi magana.